Eh muna raba abinci musamman lokacin shagulgulan sallah ko biki da dai sauransu. Duddama wani lokacin du rana za ka gani ana raba abinci wato ana sadaka. Muna da almajirai sosai wanda suke neman taimako to muna amfani da wannan daman se mu taimaka ma su. Ana raba abinci sosai matuƙa mutane kuma suna jin daɗi sosai saboda ana cikin wani hali na rashin abinci a wannan lokacin. To idan ka samu abinci ka raba wa mutane mutane suna ss suna jin daɗi musamman da sahe ko da rana. Mutane suna buƙatar taimako matuƙa sai ka samu abinci ka ɗan dafa akwai ma wani wanda yake sadakar abinci nan sunan shi alhaji dahi wanga yana da kuɗi sosai. Dur rana yana samun wurin da zai ba da adafa abinci da yawa kamar buhu biyu ko buhu uku na gida. Akwai gidaje suna da yawa a faɗin, a faɗin Katsina central. To zaka dai mutane sunajin daɗi zakaga ana zuwa ana cinkoso mutane suna ansa sosai saboda rashin abincin da ake fama dashi. Mutane suna tasa mi shi albarka. Ana dafa shinkafa da, da wake da wasu shinkafa da wake da mai sai ka ga mutane an je an zuba musu dara na layi kuwa layi kuwa sosai. He kagani mutane suna tashi mishi albarka suna cewa Allah ya, yanda ya taimake su shi ma Allah ya taimake shi haka. To gaskiya muna raba abinci saboda almajirai kullum za ka gani dadare sukeyi kowar gidan mu suna zuwa suna ansa su samu abin da za su ci. Za ka gani yini ake yi bara dan Allah a taimakama ma mu a yi kaza a yi kaza a yi kaza. To idan kai ma ka samu ba yanka ɗan ka samu sai ka ba ma wanda ka ke iya wa tunda ba za ka iya wa mutane ba. Kana iya ganin wanda suke buƙata sun kai mutum biyar ko mutun goma to ta ina za ka iya mu su. Ai hedai kai abin da za ka iya ka yi ma wasu ka ƙyale wasu. To haka abin yake. Mutane dayawa suna da yanayin taimako a wannan lokacin da muke ciki na wannan mura na rashin kuɗi. Za ka ga da yawa gidaje ma suna neman taimako ina ga almajirai. To idan ka dafa abinci a ka da dafa wa mutane ana dafa wa aba mutane su ma su sanya ma bakin su su ji daɗi ko suyi maka addu'a. To sai kaga Allah kaima ya ƙara buɗa maka saboda idan mutum bai taimako gaskiya shine bai gode ma Allah ba. Yanda Allah ya ba ka kaima abin da ya kamata kaima ka ba da ta yanda kaima za ka ƙara samun buɗi a nan gaba. Akwai da yawa marowata wanda za ka gani, loman tuwo wasuna basaza su iya bawa wani ba. Sai ka gani ga almajirai suna shiga jirgin suka taɓa ra wallahi suki ɗauka su basu, ba su basu. Sun gwammace ma ya lalace. Idan ya lalace sai su ɗauka su zidda bola ko su ci sharar. To kagani a matsayin ka na mutum mai hankali da sauran da abincinka ya lalace a gwara kaje ka bawa wasu su amfana dashi tunda ga masu buƙata nan da dama a cikin gari cike mutane basu, basu, basu mai da hankali. Idan mutane sukai ƙoƙari, sukai wannan wallahi abin za ka samu yana da yawa. Allah zai ba su lada sannan Allah zai buɗa masu sannan kuma zai jikansu. Sannan ko mutane za su riƙa yaba masu tare da roƙa masu Allah ya, ya duba lamurran su ma saboda ba da abinci yana da matuƙar muhimmanci a wannan lokaci da muke ciki. Ya kamata mutane su duba lahalin da mutane suke ciki. Mutane basu, ba suna cikin wahala ta rashin abinci da sassauransu. Amma dai yanda ka ɗauka ka ba mutum abinci za ka ga bazai manta da kai ba. Zai ji daɗi matuƙa kaga yana ta farin ciki. To ka ga wannan ma ai dole ka gode ma Allah. Allah ya ƙara buɗa maka sannan kuma kaima sai ka samu ka ba wani.

Ina fara aiki da safe bayan na tashi, zani fara yin sallah sannan i ɗakko karatun Alqur'ani in yi sai in fara shirye-shiyen zuwa wajen aiki. Daga nan idan na je wajen aikin to sai na fara aiki. Idan yin kalace kafin in tafi wajen aiki to idan ƙarfe takwas zuwa takwas da rabi na isa wajen aiki to a wannan nike fara wannan lokacin ne nake fara aiki. Zan ɗauko fayil-fayil in duba da sassaura abubuwan da na saba yi a ofis. Amma duk da haka saina fara zuwa na gaida shugabanmu wato shugaban ofis ɗinmu mun gaisa ina kwana an tashi lafiya sannan sai in bi sauran ma'aikata ina kwana an tashi lafiya ya ku ke? Ya ka tashi? A iyalan ku da sauransu. Za mu yi, mu yi, mu yi wasa da dariya sannan mu yi bayani mu yi, mu yi, mu yi zumunci sosai sannan sai in koma ofis ɗina inda nake aiki. Sai in fara aiki na in ɗauko fayil-fayil in duba wanda yake buƙatar gyara, in yi wanda yake buƙatar abubuwa, in yi wanda yake buƙatar in kaishi ofis in kaishi. To waɗannan abubuwan zan kai wajen goma zuwa goma da rabi ina yin su. Bayan na gama zan je ofis ɗin hada-hada muyi, muyi lissafi, me aka kashe jiya da sauransu, me ake buƙata da sauransu in ɗauko rakot ɗin. Sai in je ofis in shugabanmu sai in mishi bayani, in ɗan yi mashi bayani akan abun da ake buƙata da abun da aka kashe sauransu. Saboda a yi ta zargi aiki be, be yiyuwa zakaga ai akwai zargi idan ana aiki za kaga ma'aikata ana tinanin suna cin kuɗi ko suna kashe kuɗi ba tare da dalili ba. To idan ka zauna kayima shugaba bayani zai san duk inda kuɗaɗen suka su lale, inda aka kashe kaza, inda aka yi kaza duk za a gane. To ka gani to abinda nakeyi zani zauna in mashi bayani inyi a hankali yanda zai fahimci me akayi da sauransu sannan sai kuma in taho in tafi ɗaki in, ɗakin sakatare shi ma in mashi bayani akan wannan abubuwan da aka kashe. Bayan na gama mishi bayani ya gamsu sai in ɗakko wannan takardu sai in dawo dasu cikin ofis ɗina sai in shigar dasu cikin komfuta wato na'ura mai ƙwaƙwalwa. Duk bayanan sai inyi saving sannan kuma sai in turawa ko wanne, a ko wanne ofis. To ko wanne ofis zai, zai samu wannan saƙo na abubuwan da aka kashe a rubuce. To shi kuma sai su tabbatar da sun saka saƙo sai in dawo ofis in ci gaba da aikin da na saba na yau da kullum. Bayan nan wajen ƙarfe ɗaya haka sai mu je mu yi sallah azahar za a samu liman wanda zai zo ya jiya mu sallah mu gama. Bayan mun gama sallah sai mu dawo ofis mu ɗanyi minti goma zuwa sha biyar sai muje muci abinci ko wannan wajen cin abinci ana sayar da irinsu awara da sassaura abubuwan yau da kullum. To mutane za su shiga su sai duk abin da suke so sai su ƙara gaba wani ya zauna anan ya ci wani kuma sai ya bari sai gobe. Sai ya ɗakko sai ya, wani sai ya bari sai ya dawo ofis sai ya zauna sai ya ci. Kowa da yanda da yake cin abinci wurin aiki. To da wannan mutane suke amfani. To ni kuwa yawanci ofis ɗina nake dawowa in zauna in ci abinci na. Bayan na ci in je in wanke hannuna in sha ruwa sai in zo in koma aiki. In tabbatar duk aikin da aka yi ranan na saka cikin kwamfiyuta nayi compiling ɗin shi na tattara na tura ma, ma sakatare da, da wannan ba ɓata lokaci. Idan na tura masu sai in fara shira-shiran gida. Idan na huɗu na yi sai in ɗauko jakata in tsaya in yi sallah sai in wuce wurin aiki in wuce gida. Mun gama da aikin rana ɗin gaba ɗaya.

Misali gaskiya ina cajin wayata idan lokacin zan tashi zan yi bacci baya na gama latsa wayata na gama komai to zan sanya ta wajen caji sai in ajiye ta. To zuwa irin ƙarfe biyun nan ko uku bayan an maido wuta, mutane waya, wayata zata cigaba da chaji, tunda riga na sanyata ko ina bacci lafiya lau ana maido wuta zata cigaba da ai zata cigaba da chaji. To yawanci irin wannan lokacin ne nake nake sanya wayata chaji. Mutane dayawa suna sanya wayarsu ne, su ne lokacin da suke amfani da ita. Ni kuwa yawanci gaskiya ban cika sanya wayata ba a lokacin da nake amfani da ita. Nafi son lokacin da zan kwanta bacci sai in sanya ta lokacin da zan tashi ta riga tayi chaji. To abinda nakeyi kenan. Wannan yana bani dama ca, wayata ta cika full. Ina tashi daga bacci sai in ɗauka idan kuma akayi rashin nasara ranar basu maido wuta ba, to shikenan sai in tashi da safe sai in kaita wajen chaji. Idan kuma asusun chaji na, wato power bank yana da chaji in sanya idan kuma jikin kwamfuta ta wato na'ura mai ƙwaƙwalwa tana da chaji sai in sanya, har lokacin da zasu maido da wuta. Duk da wani lokacin ma muna iya kwana biyu ko uku kuma ba wuta. To wannan yana ɗaya daga cikin abinda yake ɓata ma mutane rai, a daɗe ba wuta to, zaka ganin, kuna ta jeran kai chaji yaje da safe yakai ca. Sai kaga mutum yayi chaji kusan sau biyu. Koni ina chaji kusan sau biyu a wayata. To wannan yana ɗaya daga cikin abinda yake ɓata mun rai. Idan nayi wannan abinda nakeyi shine zani in tashi in tafi wajen da ake kai chajin. Wajen da ake kai chajin yana da ɗan nisa damu, akwai wa sai an tsallaka titi ma, sai inje in kai chajin, duk inda na ɓata awa uku zuwa awa huɗu sai kaga wayata ta cika. Akwai kuma lokacin da zaka ga anyi rashin nasara, wallahi kaje kayi awa huɗun ka dawo ka iske wannan wayar bata wuce percent nawa ba. Ko jiya saida nakai chaji kusan awa ta biyar wallahi ina zuwa naga percent sittin kawai nasamu. Naji takaici. Wai mai chajin yace in barta ta ƙara ma nace gaskiya bazan barta ba nasan ko na barta saina ƙara awa biyu kafin kafin ta cika. Saboda ana zafi sosai wayoyi chaji bai shigar su ta daɗi. To shiyasa ake samun wannan matsala. Nace kawai bani, amma yabar power bank in sai yau na amsa lokacin ya cika. Shima power bank in jiya haka naje shima bai cika ba ko percent ashirin bai ban ba. Yace ya mutu. Kaga lamarin ai akwai, akwai, akwai, akwai damuwa. Gaskiya ina sanya wayata idan zan kwanta bacci, nafi son in sanyata idan zan kwanta bacci. Eh ban cika sa wayata idan ina aiki ba, ni mutum ne wanda kowane lokaci wayata tana wurina ina tattaɓa ta. To, idan nayi wannan ana samun damuwa, damuwa matuƙa. Abinda nake tunani shine ya kasance na sanya chaji na. Ya kasance kowane lokaci inada chaji. To, wannan yana ɗaya daga cikin abinda yake sanyani farin ciki matuƙa. In ina da caji ina lallatsi wayata, in yi abubuwan da ya kamata. Idan WhatsApp ne in je in yi, idan Facebook ne in yi. To shine abinda na hiba ƙarfi sosai. Amma ban cika sanya wayata da rana ba tayi caji kwata kwata. Abinda na hisso shi ne in sanya ta lokacin da daddare ina tashi lokacin wayata ta cika. In ɗauki abuna, in shiga wani amfani da abuna ba tare da an samu damuwa ba. Caji abu ne mai matuƙar muhimmanci a waya kuma waya a wannan lokacin ta da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan. Adam. Za kaga mutun zai iya manta da komai amma wallahi bayan da za'ai ya manta da wayarshi tsayin awa ɗaya. Wani ma lokacin yan iya ce maka ta matsayin ta awa ta minti talatin ma mutum wani ba zai iya manta da wayar nan ta shi ba. To gaskiya mutane sun ɗauki waya da mahimmanci sosai. Shiyasa suke yawan sanya ta caji.

Yadda nake magance matsalolin wurin aiki, idan ina da matsalolin da nake so zan magance a wurin aiki, farko zan samu in rubuta su a takarda idan sun kai goma, sai in jera su in ce, eh, idan saboda za suyi man sauƙin ɗauka ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya. Har sai na magance kowacce, zan ɗauko ɗaya in ga me ya kamata in yi in yi tunani sosai, mai zurfi, in ga ya akai ma wannan matsalar ta auku. Ta yaya zan magance wannan matsala? Sannan su wane ne za su taimaka min in magance wannan matsala? Wannan zai taimaka min in magance matsalar idan ne da daɗi, to cikin iko Allah za ha gani. Tin da an yi tunani sosai za ha gani ina magance matsalar cikin ɗan ƙan lokacin. To bayan na, in ka ga na gama da matsala ta farko. Sai matsala ta biyu, ƙila abin da ya shafi alaƙa ta ce da mutane. Zan fara tinanin me ya kamata inyi ta yanda zan dawo da alaƙa ta da mutane. Ƙila shugaban wurin da yake ba mu, da ba mu da alhaƙa da shi sosai. Ƙila muna yawan samun saɓani. Wadda za ha gani zai ƙila ya zo ya ciwa mutunci, ya yi wasu abubuwan wanda zai ɓata ma rai. Dub ba zan dawo wa. Zan daure in ga wannan matsala in na gama da ita. Ƙila kuma kana iya ganin mutanen dake abokan aiki nana suke ban wannan damuwa din. Ita ma zai yi amfani da wannan dama in gano cewa me ya kamata in yi. Ƙila wancan ne yake ba magana da shi. Ƙila wancan ne su kai gulma ta ban sani ba. Ƙila waɗancan ne su kai kaza ban sani ba. To wannan zai taimaka man ta gano cewa, eh, ga abin da zan gyara ta yadda zan gyara wannan matsala. Matsala tsakanin ni da abokan aikina ko waɗanda suke, suke gabana ko waɗanda suke, eh, ƙasa na. Ƙila ko waɗanda suke ƙasa na, wanda zaka gani ba mu ji tuwa da su. Ƙila suna mun rashin kunya ko suna ma wani abu wanda bai dace ba. Ka ga na gama da matsala ta biyu. Ƙila matsala ta uku, ƙila kuɗin da ake ba ni ba su isata. Ƙila ana ba ni dubu kaza ne kuma waɗannan kuɗin sun, sun, sun, sun min kaɗa. Alal misali, ƙila dubu hamsin ce ake ba ni. Idan na lissafa kuɗina zuwa as-, zuwa wajen aikin, ƙila zan iya kashe nera dubu ashirin da biyar wajen aiki. Ka ga na tsira da nera ashirin da biyar kaɗ-, dubu ashirin da biyar kaɗai. To zan yi tinanin. Ta yaya zan kawo, zan magance wannan matsala? Ta yadda dubu ashirin da biyar za ta isheni a wata. Idan na bada contribution ne kaza na bada kaza baifi in kashe dubu biyar ba ga kuma hidimomi na. Sannan kuma ga ina so in ajiye, in yi tarin kuɗi ko alashi. Tin da bayan na za'a iya ka zauna ba ka tari, saboda wasu abubuwan za su iya faɗo maka nan take ba tare da ka, ba tare da suyi ma sallama ba. To wannan hanyoyin zan gane, zan iya gane cewa, eh, ga abin da zan yi in magance wannan matsala ta rashin kuɗi. Sai kuma matsala ta wannan ta ritaya. Ƙila ina so ya kasance zuwa kaza zan yi ritaya ta aiki. Na gama aiki ko ko zan bar wannan aiki. Ƙila wannan ta daga cikin matsala ta waɗanda ke so in magance. To zan fara tunin me ya kamata inyi wajen magance wannan matsala ta wajen aiki na tara ma kuɗin da ya kamata in bar aiki. Idan na bar aiki ina zan koma? Yaya rayuwa za ta kasance man bayan na gama aikin? To waɗannan tana ɗaya daga cikin abunda ya kamata in duba sai in ga cewa idan ne can wata jan ina zan bulle. Dole he na zauna na tsara yadda za wannan. Ƙila dubu ɗari da hamsin ko miliyan ɗaya ɗari biyar ce na ajiye. Shin wai idan na gama wai za a bani pension da gratuity ko za a bani wasu abu da ake yi a aiki. Motace za a bani da sauransu. To zan gane me ya kamata in yi. Waɗannan kuɗi da tara en, me zani da su? Ƙila ina so ya kasance wannan ɗaya da digo biyar in zan sayi motocin da za a riƙa neman min kuɗi da su. Ya kasance ko na ajiye aiki, ga ta inda kuɗi za su ranga shigo mani to dole zai, zai kasance na tsara yadda rayuwar za ta kasance saboda kada a samu damuwa. To waɗannan hanyoyi zanyi anfani dasu wajen magance matsalan dake damu na domin indai nabi wannan hanyoyi na tara su, na warware su, in sha Allah, zan yi magance wannan matsalar.

Ina jin daɗi sosai idan aka ce yau ranar albashi ce saboda nasan cewa za'a samu kuɗi za ayi hidimomi da dama wanda suke binka bashi, ko ka daɗe baka ci wani abun ba ko kana so kayi wasu hidimonin amman rashin kuɗi sun hanaka to wannan ita ce damar da za ka samu kuɗi. Ka ga kau mutane suna jin daɗi su, sosai, sosai idan aka ce yau ci za a ba da albashi saboda ka san ko ba komi za ka yi hidimomin ka na yau da kullum. Mutane da yawa suna yin alkawura da dama idan aka ce an kusa biyan albashi. Wanda suke zaman jiran duk ran da aka yi suna so so ya kasance sun cika wannan alkawali na su. Mutane suna son wannan dama sosai ta biyan albashi. Abubuwa guda huɗu zuwa biyar wanda suke samun nufarin ciki. Nafarko shine idan ya kasance, eh, idan ya kasance rana biyan albashi ina jin ɗaɗi saboda na san zan biya bashi kan da ake bi na. Zaka dama yawanci ana bin mutum bashi da dama to wannan zai ba ka ƙarin gwuiwa ta yanda za ka samu ka biya mutane haƙƙoƙin su. Saboda a biyan albashi yana ba ka dama ka biya bashi kan da ake bin ka. Didda yanzu za ka ga bashina bashi ya yi wa mutane yawa. Za ka ga bashin kaza, bashin kaza, bashin kaza. To za ka yi anhwani da wannan dama suka samu ka biya mutane haƙƙoƙin su. Wasu ma tun kahin a biya ɗin zasu tai tuna maka, da an albashi ka zo ka biya mu kuɗin mu, ka biya kai kaza. Bare idan aka tabbatar cewa ba ka biyan bashi. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sanya saboda na san zan hi ta kunya zan biya mutane bashin da suke bi na. Na biyu kuma shine na san zan samu in samu abin da zan ci mai ɗan daɗi. Idan haka a biya albashi na farko abin da zane shine zan samu in samu abin ci mai ɗan daɗi in ci saboda an daɗe ba a ci abinci ba, an daɗi ba a haɗu ba. To, bayan da za a yi, eh, eh, a ɗauke albashi ace ban, ban bi, ban si wani abu ba. To zan yi amfani da wannan dama in ci kaza, in ci kaza in biya ba, ba, ba biyan, biyan bashi ba in ci abin da ɗan daɗi in ci. Eh zan tayar da kuma ɗa. An daɗe ba a ci abinci mai daɗi ba. Ko gida ka samo, eh, eh kaza ko abin da ya shafi kifi a zo a zauna a ci. Shine shaida cewa eh yau wane anmashi albashi, yau wane ya samu albashi to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya inji daɗi. He na ukku shine, zakai ma mutane alheri kasamu yan uwanka da abokan arziki suma ka dan basu zasu shaida sanan kai sadaka 'yan'uwan ka kabarbasu abin da ya kamata, abokan arziki kabarbasu ta yanda su ma za su ji daɗi su shaida. Tanda da kuɗin da ka samu ba ka taimaki naka ba ko ba ka taimaki wani ba ko ba ka ba da sadaka ba sun zama kuɗin banza. Tuƙa kasance da ka samu ka nuho mutanen kirki da mutanen banza. Duk dai wanda kaba da sadaka sadaka ce. Ka ba su, ka ce musu su yi ma adda, Allah ya shiga lamuran ka, Allah ya sa ya yi maka ƙarin girma, Allah ya sa hagama duniya lahia. To wannan addu'oin da akai maka to wallahi tallahi zasu bika sosai. Wallahi sai ga ba za kai ta jin daɗin su. Kaga ka na samun nasara. Kai ta mamaki. Ko ba ka san cewa waɗannan ne suka yi maka addu'ar samun nasara ba. Mutane da yawa saboda ka taimake su a baya ka, ka ba su kaɗan, da abin za ka ba su ɗan kaɗan ne ba ma da yawa. Amma haka mutane suna ta godiya. Suna ta godiya, suna ta yi ma iyayenka adda da akai ma kanka saboda ka taimaka masu a lokacin da ba su da shi. To albashi yana ɗaya daga cikin abin da yake ba ka wannan ƙarin gwiwa yake taimaka maka. To yana ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane suke jin daɗi a rana biyan albashin su.

Eh, ina amfani da apps sau ba adadi kuma mabambanta apps kamar irinsu WhatsApp, Facebook, TikTok da sauransu. Instagram ma ina dan yi da sauran application da kullum wanda ake amfani da su waya. Amma idan aka zo daga application, application ɗin da na fi amfani da su sune waɗannan kamar idonsu Facebook, Twitter, WhatsApp. Waɗannan application in wanda za ka ga ana amfani da su dai na yau da kullum za ka ga mutum zai shiga message, mutum zai shiga WhatsApp ya mayar da saƙonni, mutum zai shiga kaza yi kaza. To waɗannan application ɗin su ne waɗanda mutanen mu su ka fi amfani da su. Za ka gani waɗannan su ne, su ne application ɗin da mu nan muka fi amfani da su waɗannan da ka ji na lissafo. Zan ɗauki ɗaya baya ɗaya ma bayani. Kuma yanzu Facebook ina amfani da Facebook sosai. Zan, na ɗauke shi wajen sada zumunci sannan zan je in yi posting sannan idan aka yi min kwamin zan je in yi reply da sauransu. Sannan kuma zan duba newsfeed wato bayanai labaran da suke faruwa a Facebook in sai in ta gani, in yi kaza in yi kaza sannan in yi chat. Idan aka turo min saƙo in duba in ba da amsa da sauransu. To Facebook yana ɗaya daga cikin application ɗin da na fi so kuma na fi amfani da su a wannan lokaci. Facebook ya shiga raina sosai. Ba yanda za a yi inyi awa biyu ba tara ba na je Facebook ba na duba notification dina wato sanarwa in ga me aka sanar, me ya samu, wa ya yi min comment, wa ya yi min like da sauransu. To waɗannan abubuwan suna sanya ni sha'adi sosai. Sai idan aka zo maganar, maganar WhatsApp. WhatsApp ta nan ne ake zumunci. Za ka ga mutane suna amfani da wannan ɗan saboda zumunci. Mutum zai turo maka saƙo, ya turo maka reply, ka yi maka, yi masa shi, ya ce maka kaza ka mayar masa shi da sauransu. Sannan mutane za su ɗora status, kai ma ka gani, ka, ku yi magana da su. Idan sunyi kyau a hoto kace musu eh hoton nan yayi kyau sosai idan kuma na rubutu ne ka yi maka ka je ka yi sannan ka karanta abin da su ka ce kuma ka ga hoton da su ka yi. WhatsApp yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake amfani da shi a halin yanzu sosai. Domin WhatsApp yana tabbata maka shi a mutane da yawa sunfi yin shi bisa ga Facebook. Saboda Facebook wannan lokacin ba kowa ba ne ya ce akwai kwama cala akwai kaza wasu na zagin wasu da sauransu. Ba kowa keyi ba idan aka zo kuma maganar TikTok nan ce ƙarshe. Nan ce zaka ɓata datar ka sosai. Ana cin data sosai, ana kashe kuɗin data sosai wajen abinda ya shafi TikTok. Amma zakaga mutane mabanbanta za ka ga malamai, malamai zai zo ya ce maka Allah, Annabi ya ce maka kaza da abin da ya faru da sauransu. Sannan za ka ga abubuwan da suka sha hi faɗakarwa da dama a saman TikTok. Sannan za ka kuma ƴan raye-raye waɗancan suna hawan waƙa, waɗancan ana yin kaza, ana yin kaza. Wasu na jin daɗin hawan waƙa da sauransu. Idan waƙa tayi maka daɗi sai ka je ka hau. Mutane da yawa mawaƙa sai su sa challenge. Cewa waƙa ta ina so ya kasance mutane kaza suka hau ta. Akwai wanda za ka gani su comedy ne suke yi su ba mutane dariya. Su aikin su ke nan za ka ga sun zauna sun tsara fahimtarsu ta yanda za su ba mutane dariya. Mutane da yawa suna wannan. To gaskiya TikTok yana ɗaya daga cikin application mafi shahara a wannan lokaci. Mutane da yawa wanda ba ka tunanin ma bai yin TikTok sai ka ga yana yi. Kawai dai matsalar za ka ga ba kowa ke zuwa yayi hawa, yayi rawa rawan ba, ko yayi wasu abu, ko yayi bidiyo, ko yayi wani abu ya ɗora. Za ka gani, ya'ya mutane suna shiga su kalla amma ba su cika yin posting ba. Duk da cewa abin da ana cewa wuri ne mara tarbiyya mutane ba su yi da sauransu. Amma dai yana tara mutane da, da dama TikTok. TikTok wani wuri ne wanda za ka ga mutane da dama suna zuwa.

Furen da nafi so shine furen da ake cema furen kan juji, wanda za ka gani yana da haske sosai. Zakaga yafito yayi kyau amma kuma matsalar shine zaka ga cikin bola ko cikin juji ake samun shi shi yasa ake ce shi furen kan juji, ga yayi kyau amma cikin ƙazanta yake i hitowa. To wannan yana ɗaya daga cikin abinda yasa mutane ke ba su son shi amma kuma yana burge su. Mutane suna san wannan furen amma idan suka tuna cika cikin bola ake samun shi sai su ji ba daɗi to shi ya sanya. Amma da zan same shi da, da, da lahadi lau zaka kai shi kasuwa a, a saya a nan wuraren mu. A a a furen, furen suna da yawa kuma kowane mutane akwai furen da yake so. Wani baƙi yake so, wani ja, wani mai ruwan cin cinɓani, wani purple, wani kaza kowa da furen da yake so. Akwai furen da ake ce wa Obei, to shi furen, furen yana da matuƙar tasiri a rayuwar Hausawa. Za ka gani a da can tal-talane ko can lokacin da ana amfani da wannan furen ɗin, wajen badawa idan wani yai maka abin kirki yanzu ko kaga award ake badawa da da sauransu. Za ka ga an ce ga, ga, ga awat amma da ɗan furanni ne za a ba ka alama an ya ba da abin da ka yi. Se ka gani kuma kaima kaji daɗi sosai ka shaƙa ka ji ƙamshin shi amma ko yanzu se a ba ka awat. Didda da dai awat in yanzu ta hi mahimmanci tunda de za ka aje ta a matsayin tarihi. Mutane da yawa za su zo su gani sannan kuma za ka ya, ƴaƴa da jikoki su ma za su zo su gani. Shi ko furen ka na gama wa za ka wannan amma dai shauƙi da su sauransu. Furen ya fi, ka hi jin daɗin shi. Kai a matsayin wanda aka ba kyauta za ka san za ka zauna gaba. Amma idan dai maganar ajiya ce gaskiya wancan in yafi. Sai wanda ake ce wa furen, furen fanshana wanda za ka gani akan wata wannan ce da ake ce wa fanshana wata itaciya. To shi ma furen suna yana da ƙamshi sosai. Za ka gan shi ja yake fitowa. Zakaga cikin gari akwai shukokinsa da ake kira fanshana. Za ka ga furen yana da kyau sosai. Za ka ga yana buɗewa sosai musamman idan aka yi ruwa. Idan aka yi ruwa za ka ga ya hito, ya hito, ya hito, yaba. Ya hito mutane suna ta ɗauka suna taso suna sa jin ƙamshi. Wannan furen shi ma yana da matuƙar tasiri a rayuwar Hausawa sosai. Shi ma yana, yana, ina son shi. Ina matuƙar son shi sosai. Dan dai yanzu sai kaɗaɗe ma baka ganshi. Fanshana ma saikaga kamar an sai ka gani idan ka je wani wurare ma saika daɗe baka ganta ba. To ka ji. Sai kuma fure na, na zogale. Fure akwai jikin zogale akwai fure in amma shi wannan furen gaskiya bai da, bai da ƙamshi. Shi kawai ɗan ƙarami ne wanda za ka gani yana daida kyau a fuska amma idan ka je can daren bai da, bai da wani wannan. To ka ji. Wannnan yana da kyau sosai, yana da kyau sosai wanda za ka ga mutane suna amfani da shi. Amma mutane basu cika sinsina shi ba saboda yawanci za ka gani ana amfani da shi waɗancin zogale an yabaɗa sai a haɗe yabaɗa sai a, sai a dafa, sai a cinye. Ba'a cika samu a fidda shi ba. Yawanci duk de waɗannan abubuwan suna da fure wanda suke amfani, wanda ake amfani da su. Ba cika iya amfani da shi ba wai a tsiga ko a sinsina ko a ajiye, a bada. Yawancin gaskiya cikin wannan ʼyinma ake haɗewa a gama to gaskiya fure mutane da yawa suna son fure kowa kuma da kalar wanda yake so. Wani baƙi, wani ja, wani kowa da yanda yake ɗauke fure ɗin. Kowa, kowa da dalilin da ya ɗauke fure ɗin. Wani ga alamar da wani soyayya ce, wani kaza, wani kaza kowa da yanda ya ɗauki fure. Wani kuma iyaye ake ba wa wani kuma en'uwa da sassauransu. Wani ma fure imma bai da amfani kwata, kwata kawai dai kana ganin shi. To ka ji. Kowane mabambantan fure akwai sunan shi sannan akwai irin launin da yake ba dawa da kuma sauran abin da ya sahe shi da kuma tarihin shi.

Muna da bokitin kamu guda biyu zuwa uku wanda muke amfani da su wajen ɗebo ruwa. Wasu kuma muna amfani da su wajen wanka da sauran al'amarran yau da kullum. Eh, bokitin kowanne da amfanin shi. Idan ka duba za ka ga, za ka ga kowanne da amfanin shi saboda wani wanka ake da shi, wani kuma wanki da na wanka ma ana haɗe su, a yi wanki da su. Eh, bokitai abune masu matuƙa amfani ga rayuwar mu dukda wasu za ka gani bazas, basu sayan bokiti sai su zo su dame mutane da aro. To mutane basu sayan kayan amfani sai dai su zo su ara wajen wasu. To mu dai gaskiya muna da bokitanmu wanda muke amfani da su, wanda mallakan mu ne, wanda da su muke amfani. Na farko akwai bokitin wanka. Shi yana ɗan zirki haka yana da makama. To da shi muke amfani da shi idan za mu shiga wanka. Fari ne saboda, ah, transferan ne fari. To da na so a ga, ka ga da abin da yake cikin ruwan ka. Kada ka je ka yi wanka tare da kunama ko tare da wani abun. To da abin da yake cikin ruwan ka zaka gani. Zaka samu sabulun ka da ɗan soson ka, ka ɗauka kaje ka ɗebo ruwa. Idan ba ruwa, ah, cikin jarka ka duba cikin, cikin rijiya ka jawo ka zuba cikin wannan bokiti. Idan ka zuba cikin wannan bokiti sai ka ƙara gama sai ka fara tunanin za a yi ka shiga wanka. To da ka shiga wanka sai ka yi amfani da wannan bokitin ka tabbatar da ka yi wanka. Zaka ga bokitin zai iya ci ma guga huɗu zuwa guga biyar yanda kake so. Saboda ba kowa ke son ruwan shi yayi yawa ba. Saboda haka idan ruwan ka yayi yawa da damuwa, idan kuma yayi kaɗan da damuwa to shi ya sa yake son ya kasance anyi shi dai, dai, dai, dai. Ta yadda mutum zai shiga wankan shi to ba tare da ya samu damuwa ba. Sai kuma muna da wani tsaftataccen bokiti waɗanda muke amfani da shi wajan ɗebo ruwa kamai idan ruwan famfo ya dawo maƙauta to za mu je mu mu sanya layi. Idan layi ya zo kanka za a cika maka bokitin ka. Sai ka zo ka taho gidanka zo ka juye cikin tukunyar sha. Tunda mu muna sha ruwan famfo lafiya lau. Mu yake rayuwa mu da su. Idan kuma wanki ne sai ka ɗebo cikin bokitin nan sai ka zo ka zuba shi inda kake so ka zuba. To abin da muke yi ke nan da abin da ya shafi bokitin wannan. Zaka je ka ɗebo ruwan ka daga waje ko daga famfo sai ka zo ka wannan, wannan bokitin a tsaftace shi. Abin da ake yi kawai da shi shine, shine ɗebo ruwa. Saboda ba a son haɗashi na wanka. Bokitin wanka da ma kamata yayi a ce yashi baban da, da bokitin ɗebo ruwa. Bokitin wanka kamata yayi a ɓashi can wajan da iya kai shi a riƙa yin wanka. Sai kuma bokitin yau da kullum. Shi ne ake amfani da shi ko idan za a kai markaɗe, ko idan za a yi wanke wanki, ko idan za a yi wasu abubuwa. To da su ake da shi ake amfani. Za ka gan ya yi kyau, ya yi kyau sosai saboda shi ake fita da shi matuƙa wajen bi, wajen, wajen, wajen yin amfanin yau da kullum. Shi bokiti, bokiti yana da matuƙar tasiri saboda shine za a, za a kai markaɗan kayan miya. Idan wani abu za a zuba ko kunu za a zuba shi ma akwai bokiti shi daban. Shi ɗan ƙarami ne. Wanda za ka ga lahiya lau za a sa ɗan kunu. Ko idan za a yi haɗa shayi da sauransu. Saboda shayi dole yayi da babban bokiti wanda za ayi amfani da, da shi. To da shi muke amfani sosai. Don tahiya mu, mu yi hidimomun mu na yau da kullum. Eh, mu yi hidimomun da koya kullum. To waɗannan su ne bokitan uku zuwa huɗu da muka yi amfani da su. Bokitin wanka na farko, idan za mu yi bokitin ɗebo ruwa, se, sai na uku shine bokitin, bokitin yau da, amfani yau da kullum kamar na su markaɗe da sauransu. Sai bokiti na huɗu shine wanda ake amfani da shi wajen dama kunu ko yayi shayi ko wani abin dai wanda za a yi amfani da shi. Ko yin kunun aya da sauransu.

Gaskiya ina tofa miyau cikin dustbin wani lokacin kuma ina tofar da shi duk inda na samu. Wani lokacin mara nike ko da sassauransu. To idan na tofar da su kusa da, eh, dustbin na fi samun sauƙi ko salama. To duk inda ya kasance na ga, na ga ina, ina, ina nema miyau zan tashi in fita in je can waje in je in zidda miyau na sai in dawo in ci gaba da harkoki na. Sai kuma idan kuma bani kusa da waje ina iya samun ƴar leda sai in zubar da miyau saboda miyau ta, daga cikin abu mutane ba su so ƙazanta suke gani ya kasance kana tofar da miyau duk inda ka samu. Wannan yana ɗaya daga cikin matakai na ƙazanta. Bai da daɗi ya kasance kana fitad da, kana fitar da miyau duk inda kake so. Wallai bai daɗi. Ya fi son ya kasance ka samu wuri tsarkakakke inda za ka zubar da miyan ka ko ba tare da wani ya gan ka ba. Saboda wani yana gani zai ce, "Eh wannan yayi ƙazanta da sauransu." abu na farko shine idan inaso in zubar da miyau inaso in tai waje. Zani in tashi tun da wurin da zan tahi bai da nisa sai in sanya ƴan takalmi na sai in je in tofad da miyau ɗin, in tabbatar cewa na gama tofar da miyau ɗin sai in dawo. Idan ban gama ba sai in tsaya in gama in tabbatar da cewa na tofar da miyau. Saboda bani son fa in dawo kuma in ƙara fita. Saboda ɓata lokaci ne wannan ka dawo ka ƙara fita kaje ka tofad da miyau can wani wurare ka dawo ka wannan. Amma idan ka tabbatar da ka gama, ka gama tofad da miyau ɗin to lafiya lau. Wannan hitan in in zai bani dama in je in tofar da miyau na duk inda nake so ba tare da na samu damuwa ba. Tofad da miyau yana ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane suke ganin wani da ƙazanta sosai. Idan kuma ba na son in fita kamar da daddare ne ko na riga na rufe ƙofa, zani, zani sami ƴan leda sai in tofad da miyau na. In ta tofarwa duk lokacin da na tashi idan na hwalka ƙila lokacin mura nikeyi sai in samu in gama. Bayan na gama sai in zo in zidda da safe sai in zidda miyau ɗin duk da dai shima wannan ƙazanta ne amma dai na ji na gani saboda ba na son in yi hitan da. Saboda lokacin kana jin tsoro, sannan kuma kana jin ƙiuyar tashi. To wannan zai baka dama ka yi wannan, ka yi ƙazanta ka iya sa ran ka, ka je ka yi ba tare da ka samu shakku ba. Balle idan ɗakin kai kaɗai ne kana samun wannan damai. Amma idan ya kasance ɗakin ku biyu ne, idan ya kasance ɗayan bai san miyau to sai kaga ana ta gulmarka. Ana cewa kai ka cika ƙazanta, baka kaza, baka kaza. Sannan idan ka tashi zubar da miyo ga inda kake zuwa ka zubar. To wannan yana sanyawa ka gyara ka daina zubar da miyau ɗin ko ina duk da dai gyarawar abu ne mai wahala. Za ka ga dai wasu haka za ka, ana ta matsa masu da sharrin ƙazanta, ƙazanta. Amma dai ƙarshe dai basu bar wannan tsittar da miyau da inda suke so ba. Abin da nake jan hankalin mu mutane shine ya kasance suna yin tsafta yanda ya kamata. Ya kasance miyau duk lokacin da kake son ka zidda shi ka tai can. Wasu akwai wanda za ka ga da yawa suna tsurta miyau jikin bango haka za su yi ta ɓata bangayen su da miyau. Ka ga abu ne mai kyau, ba mai kyau ba. Za ka ga mutum yayi fentin shi, yayi kyau amma dai ya ɓata shi da miyau. Ka ga aiko shirin ba lamari. Sai dai ka ga mutum yana, ya ɓaɓɓata gidan, gidan shi sosai da wannan miyau in ka gani sai kaga ana ta cewa wane ƙazanta ke gareshi saboda yayi kaza yayi kaza. To ina jan hankalin mutane ya kasance su yi tsafta da inda su ka je. Ya kasance ba su da damuwa. Ya kasance idan miyan su suka tashi su ziddawa su fita can waje suje su zidda. Ya fi yi masa alkhairi. Sannan kuma suma sun fi jin daɗi, sannan basu takurama. Wani wanda ke tare da su ko wanda yake ganin miyau a matsayin ƙazanta. Wasu kuma ba su ganin miyau a matsayin ƙazanta. Lafiya lau za ka iya harka da su. Kai ta tsirtse tsirte miyon ka duk inda kake so ba tare da sun ko kalle ka ba.

Lokacin da nake mura, ina samu in keɓe kaina ban cika shiga cikin mutane ba sosai. Saboda mura wata abuche wadda mutane za su iya ɗauka kowane lokaci, shi ya sa bana zama kusa da mutane. Zan samu in keɓe kaina waje guda in zama isolated ta yanda ba zan goga ma wannan muran ba sannan zan samu magani in sha saboda in samu sauƙi. Mura ta ɗaya daga cikin cututtuka masu wahalar da ni. Balle ina akwai tari da a'a masassara sannan kuma zata iya saka maka ciwon kai. To mura gaskiya dole sai ka yi mata ƙoƙari idan kana so ta bar ka da wuri. Ka samu maganin mura mai kyau ka sha sannan ka zama dama ka yi bacci. Kada ka san ce kada a mura kana hikaya ko ba ka bacci. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa wa mura ta daɗe a jikinka ba tare da ta taffa. Mura abun ce mai cin rai. In kana mura za ka ji ba ka jin daɗi komi a rayuwa. To shi ya sa za ka gani idan mutum na mura abin da ya kamata shi ne ya samu wani wuri ya zauna idan ma abinci ne ya zuwa cinan, idan ma abin sha ne ya zuwa cinan, ya tabbatar da ba mutanen da ke kusa da shi. To wannan zai taimaka maka wajen da za ka keɓance daga mutane saboda likitoci za su gasuna cewa me mura ya bar shiga cikin mutane saboda zai iya goga wa wani ta. Sannan duk inda toilet paper koh tissue ya kasance ka feyche majina ya kasanche ka daukeso ka kaisu cikin dustbin wato abin kwashe shara ka aje domin kada wanima yaji ko ya ganta ya sam mura ana goga ta yanda duk baka tsammani domin yanzu idan kana mura ka samu wani wuki wanda ke kusa da kai, ka ji shi ka yi mashi, ka yi, ka yi magana da shi sosai. Wallahi tana iya sanyawa ya ɗauki wannan muran in ba tareda ɓata lokaci ba. To ya kasance ka yi wannan. Idan ka yi wannan in sha Allahu za ka samu dama muran nan ta ƙyale ka ba tare da ka jigata ba. Mura tana ɗaya daga cikin cututtuka da suke sa ciwon kai da masassara. Za ka gani kana mura za ka ga masassara ta matsawa. Sannan ga ciwon kai sosai sosai. Wannan ciwon kai idan baka yi sa'a ba yana iya zama maka chronic yayi yawa da dama. To idan ya kasance ka tare a bun ɗawuri, tinɗawuri idan kana mura ya kasance ka samu magani ka sha. Idan kawo maka ne a kawo maka. Idan ka ji ba ka ji sauƙi ba bayan kwana biyu to ka je ka ga likitanka. Ka gaya mashi abubuwan da yake damun ka, ga abubuwan da yake damu na, na sha kaza, na yi kaza sannan bata bari ba. Sannan ga adadin kwanakin da nayi duk dadewar wannan muradin amma bata tafi ba to likita in zai maka tambayoyi sannan kamar ya ce maka, "Ya ka ke ji, me kake ji yanzu? Yanzu ka samu sauƙi, me ka sha da me ka sha?" Zai ƙara yi maka bayyan, eh tambayoyi da bayanai akan abin da ya kamata ka yi. Sannan zai rubuta maka magani sosai ka je ka yi amfani da shi ka je ka sha ba tare da ka samu damuwa ba. To ya kasance likita yana kusa da kai kana amfani da shi, kana jin abin da ya kamata yayi, ya gaya maka kana ɗauka ba tare da an samu damuwa ba. Likita mutum ne wanda zai duba ka, ya ji matsalolin ka, ya maka tambayoyi akan wannan, ya tambaye ka me ke damun ka sannan kuma ya ba ka solution na wa matsalar ka wato abin da za ka yi, me ya kamata ka yi da sassauransu. Bayan ka yi wannan shi likita zai taimaka ya yi maka wannan. Likita mutum ne me, me ƙwaƙwalwa ko hanzari ya kamata, yana sanin abin da ke damun ka. Duk inda ka je mashi da kaza ka ce mishi ga abin da ke damun ka, ga abin da ke damun ka da sassauransu to zai duba ya gani me ya kamata ya yi maka. Magani ya kamata ya ba ka, allura ya kamata ya yi maka, me ya kamata ya yi maka ko kuma wata asibitin babba zai tura ka. Domin wasu zakaga suna da matsala akan abin da ya shafi, eh wannan eh abin da ya shafi abubuwan da suka shafi hanci ko wasu abubuwa. To idan ya ga abin ya fi ƙarfinsa ko ya fi ƙarfin asibitin su zai zo ya gaya maka gaskiya yace ga abin daga asibitin za ka je wato zai tura ka asibitin da ke gaba saboda ka samu lafiya. Shi likita kowane lokaci fatan shi ne ya kasance ka samu lafiya, ka samu sauƙi. Abin da likita yake so shi ne.

Ina wanke kaya na duk sati. Bayan na tara kaya kamar kala goma ko sha biyar, sai in ɗauki rana guda a cikin sati, kamar ranar ƙarshen mako Lahadi. Zan tattaro kaya na gaba ɗaya, in je shagon da ke kusa da ni wanda ake sayar da sabulu da su sauransu. Sai in sayo sabulu ko kuma omo, ko kuma in sayo sabulu da omo, dama, ga ruwa nan na ja. In banida ita ban ja ba, ga ruwan famfo nan wanda zan yi amfani da shi ba tare da na sha wahala ba na samu damuwa to wannan in da shi nake amfani. Sai ka ga nan da nan na fara wanki na duk da wani lokacin kafin in fara wanki ina jin ƙyuya, in zauna, in tashi, in hito ɗaki, in koma har sai rana ta fito. Sannan sai in ji ya kamata ace nayi wankin nan sai in tashi, in fara wankin nan da nan, nan da nan, nan da nan. Dan dai wani lokaci ina daɗewa ina yin wanki. Wanki abu ne mai cin rai sosai. Za ka gani ana daɗewa ana yi. Idan na ɗauki kala guda na wanke na ɗauraye sannan sai in ɗauko na biyu in wanke in ɗauraye sannan sai in ɗauko na uku in wanke in ɗauraye sai in dawo in ci gaba da aikina. Wani lokacin kuma ina wanki ina yin wani aiki. Dana ɗan wanke sai in koma in je in yi wani aiki. Haka har dai in samu in gama. Da yawa suna jin wahalar wanki. Abin da ya sa yake ban jin wahalar wanki, ina tuna cewa ni fa nauyin wankin nan, ni fa na sanya kayan nan na yi amfani da su. To ta yaya zan ji tsoron yin wannan wanki? Na auko ƙyuwar wanki tunda na san kuma ni zan ƙara sanya kayan nan. To shi ya sanya ba na jin ƙyuwar wanki. Wasu na iya ɗaukan lokaci ba su yi wanki ba, ko kuma wasu su kai wanki. To ni gaskiya ba na kai wanki duk ranar lahadin ƙarshen mako, zan tattaro kayana da duk wanda suka dauɗa in zo in wanke su tsakar gida. Kowa na gani na. Bayan na gama wankina ina iya ɗaukar awa uku ko awa biyu ina yin wanki. Bayan na gama wankin sai in zo in fara tunanin me ma zan yi gaba me ma ya kamata in yi bayan sun sha sai in zo in ɗauko wu daga kan saman igiya in samu in linke su gaba ɗaya. Idan na linke sai in zo in ajiye su. Idan cikin akwati zan kai su, sai in kai su cikin akwati. Idan kuma tara su waje guda za ni yi to sai in tara su idan kuma bayan na gama, me zan masu kafin dai in samu dama halin yin guga? Duk da dutsin da muke amfani da su wajen yin guga bai da kyau sosai. Ina shan wahala da shi sosai. Amma wanki abu ne mai cin rai ba kowa yake son yin wanki ba. Shiyasa mutane da dama sun gwammace su je su kai wanki saboda sun hi jin daɗi. Abin da yasa mutane suke son su kai wanki shine ba su son su wahala. Sai ka ga mutum ya tattara kayan shi gaba ɗaya ya kai su wanki. Sai ka gani ɗan kaɗan yake bari wanda zai yi amfani da su. Sai ka gani wani yana iya wata biyu, wata uku ma bai yi wanki ba. Balle idan Allah ya azurta mutum yana da kaya da yawa cikin lokar shi ko cikin inda yake ajiye kayan shi. Wasu da yawa cikin akwati suke ajiye kayansu, wasu kuma a ƙasa, wasu kuma a kan tukunya, wasu kuma a kan firij. Kowa da yanda yake ajiye kayan shi da yanda idan ya samu hali. Wasu kuma kwata-kwata ma ba a san inda suke ajiye kayan nasu ba. Sai dai su linke su, su ajiye su saman gadonsu. To ka ga waɗannan ba za a kirawo su da masu hankali ba. Tun da su sun sha bambam da mutanen mu na wannan lokaci. Abin da ya kamata shi ne idan ka yi wanki sai ka samu lokaci ka samu ka linke kayan ka. Kana samu ka linke sai ka zo ka samu lokaci sai ka danne su wato ka goge su. Mutane da yawa suna wanki amma ba su san guga. Wasu kuma za ka ga suna iya yin guga amma ba su san wanki. Ya danganta da yadda mutane suke. Mutane kowa da yanda lamarin shi yake. Wasu na san wanki ba su san guga, wasu na san guga ba su san wanki. Wasu kuma suna son duka da wankin da guga. Wasu kuma ba su san wanki, ba su san guga. To wannan zai tabbatar maka da cewa kowa da yanda yake a mu'amalance to nidai gaskiya ina yin wanki daga ƙarshen wanki in zan samu in wanke kaya na ta yadda zan sama kayan da zan sa a gaba. Shiyasa bani kai wanki. Na hi son in wanke da kai na ko nan ma na motsa jini. In samu in wanke kayana tas-tas sannan kuma in goge su sannan in linke su sannan in ɗauko su, in yi tunanin ina zan ajiye su cikin akwati zan ajiye su ko kuma ina zan ajiye su ta yanda ba za a samu damuwa ba. Sai in samu in linke su, in samu akwati daidai wajen nan in.

Ina ɗaukar lokaci kafin in share gida. Gida yana ɗaukar lokaci kafin a share shi saboda yayi datti sosai. Amma abin da ya kamata ya kasance shine idan kana da gida ya kasance kana ba shi lokacin da za ka share shi. Kada ya kasance ba ka share shi saboda rashin tsafta ne ace ba ka share gida kwata kwata. Abin da ya kamata a ce shine idan kana da gida ya kasance kana share shi sau uku a rana. Kamar idan an tashi bayan an tashi daga bacci, irin ƙarfe shida na nan zuwa shida na rabi kafin ka fara shirye-shiryen zuwa wajen aiki ya kasance ka gyara shi, ka yi share da abin da ya kamata. Bayan ka dawo wajen aiki irin ƙarfe biyun nan zuwa uku, zuwa huɗu sai ka ƙara share shi in ma tsafta ka ta kai tsafta ya kasance duk lokacin da za ka kwanta wacce shima ba ka share shi. To za ka gani kowane lokaci gidanka a share ƙwallarsa, da sauransu. Ina ɗauka, ina share gida sau ɗaya a rana. Idan zan fita wajen aiki sai in samu in sha share abin na share shi. Wani wani lokacin idan na daɗe ina daɗewa ban share idan kwana biyu, kwana uku, balle idan na ga cewa eh gidan beyi datti ba sosai lafiya, lau zai, zan yi da abin da daga dawa. To tsafta tana ɗaya daga cikin rukunin musulunci. To dole ya kasance kai a matsayinka na musulmi ya kasance kana da tsafta. Ya kasance kayanka masu kyau ne, gidanka ma to ya kasance mai kyau ne. Akwai wanda zaka ga zai gyara jikin shi sosai amma idan aka je gidan shi bai shara, bai kaza bai gyara kaza, bai gyara kaza. Wannan ba rayuwa ce ba. Abin da ya kamata shi ne ya kasance kana yin waɗannan kana yin abin da ya dace a gidanka. Duk abin da zakayi ya kasance kana da tsafta saboda da yawa mutane suna ƙyamatar mutum idan suka zo gidansa suka ga bai yi shara ba ko bai yi kaza ba ko bai gyara ba sosai. To ka gani alal misali mutanen nan suka, suke iska ba kai wannan ba ai sai su saba ka jan biro su kira ka da ƙazami. To dai duk wanda ya kira ka da ƙazami ya gama raina maka wayo sosai. To ya kasance duk lokacin da za ka tashi ka tabbatar da ka yi share, ka yi duk abin da ya dace na share. To wannan zai ba ka damar da za ka gama da wannan. Ya kasance ka share gidanka, ka yi kwaskwarima, ka yi can, ka yi can, ka dawo, ka buɗe can, ka share. Duk wani saƙo da lungu na gidanka ka share. Ya kasance dai ba ka wuce a gida kwana uku dai sai ka yi shara wannan zai ba ka halin dattako. Zai ba ka dama ka ga gidanka yayi kyau sosai. Bayan da za'a yi ka yi gida ka haba shi da ƙazanta. Ƙazanta mai yawa ba ta abin da ya kamata. Ba ta yin gida da yawa. To idan ka kasance ka tsara gidanka, ka gyara abin da ya kamata za ka samu abin da ya dace. Kada ya kasance ka yi abin da bai dace ba saboda gida yana buƙatar tsafta. Ya kasance ka gyara gidan ka duk wanda ya zo ya ga ka yi wancan, ka gyara wancan, ka ɓede wancan, ka hidda wancan, ka gyara wancan, ka buɗe wancan. Don yadda da abin da ya kamata za ka hidda shi. Kada ya kasance ba kada tsafta. Duk wanda ya ganka ba kada tsafta bai yayin da za a yi ya so ka, bayan da za a yi ya ga mutuncin ka. Saboda mutane suna duba su ga ya tsaftar ka suke, a gyaran gidanka yake, abin da ka yi di yayi mene ne ka ke buƙatar sauransu idan. Mutane suna kallan duk abin da ka ke ba tare da sun zo gidanka ba. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mutane su duba sosai. Ya kasance duk wani saƙo da lungu kawai ne in sha. Na ya kasance ana sanitation duk wata. Ya kasance gidan ku ko gidan ku kwata uku kuna zuwa kuna buɗe ta, kuna gyara ta. Cikin unguwa kuna gyar duk abin da ya dace. Wannan zai ba ku dama ku hita daga sharin sauro da sauran abin da ya kamata ya kasance ba kuyi ba. Kada ya kasance gidan ku a tsaftace amma idan aka yi ta waje za a ga ba tsafta, a ga ga sauro nan, ga kwata nan, ga abubuwan da ba a so nan. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai karya maka wannan. Tin daga ƙofar gida an fara ganin ƙazanta. Balle idan ka shigo cike a ga abin da yake faruwa sosai, ka gani ana ta alkawari, sai ka na ta gulmakka, na cewa wannan bai da tsafta, wannan kaza ne, wannan bai da kaza, wannan yana da kaza. To wannan shine yake sanyawa mutane su ce maka ƙazami. Amma idan zaka zo naka yi tsaftar da ya kamata, ka share gidan ka sosai, ka, ka ƙaɓale inda ya kamata, duk wani saƙo da lungu ka hidda. Idan ma yana ce ka hidda, idan wani abun ne ka hidda, idan ka ga akwai abin da ya kamata ka sauke, ka watsa da sassauransu ko abin ƙamshi ko abin da ya zance ya shahi wani abin to sai ka sauke a hidda. Don yadda da mutane za su ji daɗi sosai idan suka shigo gidan ka su ji ƙamshi yana tashi, ka sanya turaren wuta, ka sanya da abin da ya kamata wannan za a ce maka na da tsafta sosai. Ba a son ya kasance kana da surutu da sassauransu. Gaka da surutar amma ba ka tsafta ka ga lamarin ya lalace sosai matuƙa abin da ya kamata ka yi shine ka yi wannan wanda zai cice.

Eh, ina rubuta kashe kuɗi. Duk kuɗin da na kashe, zan samu takarda in rubuta shi ta yanda mutane za su gani. Kuɗin da mutum ya rubuta abu ne mai mahimmanci wanda zai samu damar rubuta abubuwan da ya kashe wato list ɗin abin da ya kashe. Zai taimaka wa mutane cewa ga abin da mutum ya kashe. Da misali ina da dubu kaza cikin akawun ina, kamad dubu ishirin zan yi lissafa mi ya kamata in yi da ita, nawa zan kashe? Bayan na kashe, nawa na kashe? Wato zan lissafa adadin abin da na saya. Kaman na sayi abinci da rana, na sayi kifi, na sayi omo, na sayi wasu abubuwa ɗin. To duk abin da na kashe zan samu dama wuri in rubuta shi. Wannan zai ba ni damar ya kasance ina da record ɗin lissafin da na kashe. To wannan abu ya na matuƙar taimakawa wanda ya ke kashe kuɗi, domin zai san adadin kuɗin da ya kashe. Idan ya kasance ba ka rubuta abin da ka kashe, kana samun damuwa sosai saboda a ƙarshe za ka ga ka kashe kuɗaɗe da dama. To idan ka yi haka, za ka ga tsaftace kashe kuɗinka cikin ɗan kanƙanin lokaci. Alal misali kamar yanzu ina da naira dubu ishirin za na lissafa abin da zan saya da ita. Farko dai zan sayi kayan abinci na dubu bakwai. Sannan kuma zan sayi kayan shayi na dubu huɗu. Idan ka lissafa su, za ka gani na kashe dubu sha ɗaya. Saura dubu tara. Wannan dubu tara zan samu in wasu alkairi in ba su dubu biyu bayan nan ka gani saura dubu bakwai rage. Zan yi sayi ubar guba, ubar guba, ubar guba. Abun nan da ake ce wa kilishi na dubu biyu. Ka gani saura dubu biyar ya kashe. To da su zan yi amfani dubu biyar. Idan kuma zan ajiye irin ƙa transport. Kuɗin da ake kai ni aji, dawo da ni, bari lokacin kashe ɗari huɗu zuwa ɗari huɗu da hamsin. Wani lokacin ana kaini ɗari biyu, wani lokacin ana kaini ɗari da hamsin. Toh waɗannan kuɗaɗe za su taimakamin ta yanda zan yi wata ina kashewa ba tare da na sanmu damuwa ba to wannan shi ne ake cewa a lissafin kashe kuɗin da mutum ya kashe wurin aiki. Zan tabbatar da cewa ga abin da na kashe wajen zuwa ga kuma abubuwan da nake so in yi. Kuɗin abinci daga farkon wata har zuwa ƙarshe da kuma kuɗin transport wato kuɗin zuwa inda nake so in yi ba tare na samu matsala ba. Wannan zai taimaka mani ta yadda zan san abu adadin kuɗin da na kashe ba tare da na matsa ma kai na ba. Wannan zai ba ni damar shekara mai zuwa in ga na ƙara tara kuɗi masu yawa idan aka haɗa su da wannan shekara ɗin. Abubuwa ne masu sarƙaƙƙiya a kan ajiye kuɗi dole ka kasance ka zauna ka tsara, ka tanaji yadda za ka yi al'amuran kashe kuɗi, yadda za ka rage kashe kuɗi. Akwai abubuwan da ba su kamata ka saya ba kamar abubuwan da ba su zama maka dole ba. To ya kasance ba ka saya su ba. Ya kasance abubuwan da za ka saya ya kasance sun zama maka dole kamar abinci, abin sha da sauran al'amuran yau da kullum. Su ne suka zama dole amma kamar irin su agogo, wani gilas ko wasu abubuwa ɗin waɗanda ba dole ba alama za mu iya rayuwa ba tare da su ba. To ba su kasance dole mu saya su ba. Ya kamata ya kasance muna tsaftace hanyoyin samun kuɗin mu da yanda mu ke kashe kuɗi. Wannan zai taimaka mu ta yadda za mu tanaji gaba. Ya kasance mun yi abu mai kyau nagari. Da yawa mutane suna kashe kuɗin su ba tare da sun sani ba saboda basa lissafi ko kuma basa rubuta kuɗin da suka kashe a wurin aiki. To wannan yana sanyawa su samu nakasa wajen biyan kuɗi. Ya kasance lissafin su ya faɗi daga ƙarshe sai ka gani an biyo su bashi ko ba makamantan haja da sauran abubuwa da dama da ya kamata ace sun yi amma ba za su yi ba saboda sun ci bashi ba su yi lissafi daidai ba. Akwai kuma abubuwan da ya kamata su yi da yawa ba su yi ba. To wannan yana ɗaya daga cikin abunda ya ke sanyawa mutane suna samun damuwa a kan kashe kuɗi. Kashe kuɗi abu ne wanda ya kamata mutane su ya kasance sun tanada, sun yi shi a zamanance. Ya kasance sun sami littafi wanda za su riƙa ajiye kuɗaɗansu kuma za su riƙa rubuta abubuwan da ya kamata su saya ko abubuwan da suka kashe. Da yawa abun da suke yi ke nan ba su.

Muna da wurin da muke zubarda shara, wato dustbin daga zauren inda za ka ga muna amfani da shi wajen zubarda shara. Zubarda shara wani abu ce wadda mutane da yawa ba sa sanyi sannan suna buye inda suke zubarda shara yanda gobe insu ka zo ba za su ga inda suke zubarda shara ba. Amma mu dai muna zubarda shara a cikin wata yar ƙaramar jarka wadda muke amfani da ita domin zubarda shara. Mutane da yawa suna san wannan jarka ɗin amma bamu ba su ba. Muna amfani da ita sosai wajen zubarda shara tana da matuƙar tasiri ta wajen zubarda shara. Muna amfani da abin kwashe shara wajen bayan mun yi shara da tsantsiya zamu dako abin kwashe shara nan sai mu tabbatar da mun kwaso sharan mun zo mun zuba cikin wannan abin kwashe shara ɗin. Daga nan sai a samu almajirin da ze yi amfani da wannan sai ya kai ta ya zuba can asalin bola wanda ake amfani da ita. Shara wata abu ce ta ƙazanta wanda za kaga ba kowa ke san ta ba, sai kai ta ma neman inda zaka zubar da sharan ka rasa almajirai suyi ta yawo ga shara amma ba inda za su zuba saboda yau bololi sun yi ƙaranci a wannan lokacin. Shiya sa za ka gani duk inda aka samu bola sai ka ga an cika ta nan da wuri saboda ba a samun inda ake zubarwa da yawa. To abin kwashe shara ya kamata mutane kasance gwamnati ta samo mun ma mutane inda za su zubar da shara sannan kuma za ta rinƙa zuwa ta na kwashe sharan da suka zo suka zidda. Muna kira gwamnati ta kasance tayi wannan itayi haka so ko wane wuri zai kasance cikin tsafta da sahihanci. Tsantsa abu ce me matuƙar muhimmanci a rayuwar mu. Mutane da yawa ba sa san yin tsafta amma mutane da yawa kuma su na san yin tsafta. To shi ya sa aka ce a rabu gida gida wasu suna son tsafta wasu kuma ba su so. Abun da ya kamata a yi shi ne, idan ka zauna ka share gidan ka ƙwarai sharu kaje ka samu inda za ka zubar da shara me kyau. Bayan nan sai ka samu wanda zai ziddo maka da shara. Yawanci almajirai ake amfani da su wajen zubarda shara kuma suna jin daɗi sosai. Bayan ka gama aikensu sai ka ba su sharan ka sai su zidda maka sai ka biya su ko kuma ka ba su abinci. Duk da dai akwai marowata cikin mutanen wanda za ka ga ba su san biyan almajirai ko wanda ba su san su ba su haƙƙin su bayan su zo sun wuce shara ɗin. Shi ya sa mutane ba su maida hankali sosai wajen zubarda shara ɗin. Su ma almajirai idan ka ba su su zida maka wuri me sauƙin zida wa ko inda suka san ba za su wahala ba saboda sun san cewa kai bazaka ba su kuɗi mai yawa ba. Shi yasa za ka gani a na taimakawa a na gina shara inda ya kamata, shi kuma inda ya kamata inda mutane zasu ji daɗin zubar da shara ba tare da sun samu damuwa ba. Shara ya kamata ace mutane suna shara ƙaman sau uku a sati. Ta yanda bayan da za a yi gidajen su ya kasance cikin ɗauɗa ko shagunan su ko wurin neman kuɗi ko kasuwannin su da sauran yau da kullum. Akwai inda za ka je ka samu kasuwa inda za ka gani ba su shara ba sai ai wata ba a yi shara ba. To ka gani wannan akwai alamar tambaya sannan ƙwayoyin cuta za su iya zama wurin ba tare da an samu damuwa ba. Abunda ya kamata mutane suyi amfani da shi kenan ya kasance sun gyara muhallin su suna zuba shara inda ya dace. Duk yar da aka yi kada ka kasance kana zuba shara a wuraren banza ko wurin da bai dace ba saboda kada ka sha wahala. Ya kasance ka samu wuri tsaftace ko inda aka wakilta cewa za a zubar da shara. Wannan zai taimaka ma ka wajen zubarda shara me kyau inda ya kamata. Za ka ga almajirai suna ta yawo cikin wannan bola suna tsince tsince bayan ka zubar da shara ɗin. Abin da ka raina ka zidda sai ka ga wani almajiri shi yake nema ya je ya yi amfani da shi saboda ya ruha ma kanshi asiri. Akwai wanda ake ce ma ƴan jari bola to da tsince tsancen nan suke samun kuɗi kuma tsince tsancen su suke sutura kuma har su turo ma iya'yen su kuɗi idan ba a ai gida suke ba ko a wuri. To shara gaskiya abu ne me matuƙar ƙazanta da sauran abun da ya shafe ta ya.